Eh Instagram, ni gaba daya ban yi wahala kowa fahimtar abin nan ba saboda inda suke zanta gaskiya yana da wahalan fahimtsa. Mutane da yawa sun sassa sosun tambayi me ya faru wannan bana iya basu masa.

Eh gaskiya, a gida bazan dafa abinci ba kamar yadda zan fi dafa abinci a gida. Zan fara dubawa ko akwai mutane a gida idan akwai mutane a gida bana dafawa saboda banaso mutane su fara magana.

Eh to ina yi kunna wuta sosai. Aji, agidan mu ni ke ma kunna wutan mu. Wutan fitila, ko kuma wutan, wutan na haɗa abincin duk na iya kunna wa. Haka yake, haka yake.

Eh gaskiya akwai abubuwa da yawa da na ke son in gina amma ban san ta ya zan fara ba, inda kayan yake ko mutane suna yin shi kamar.

To gaskiya, a game da dabba ko am, ba rayuwar sangan da zan faɗa ko hasan da zan faɗa. Sanda mutane da yawa suka zo am suka cire suna miya.

To idan dafaffen abinci ne kuwa muna yawan ajiye shi a firij saboda yayi sanyi. Amma idan yana abinci ne muna ajiye shi a sito saboda sito ne muke yawan ajiye abincinmu.

Uhm gaskiya, yanda dai ake zuwa gidan mu, zan ce mu muna da ruwa waje ake sa muna ake sa bama yawan zuwa ne muyi ruwa kusa da muna da ruwan rijiya a gida. Mutane da yawa suna zuwa.

To gaskiya ni idan zan saurara wakar fo, sunce ina yanci anfani da Bluetooth na. To da idan ba Bluetooth ba na ji da, mm, waƙe waƙe sunce anfani da Bluetooth na.

To yanda ake dafa abinci a wajen mu ko zance ana dafa abinci daban daban. Abinci inda ake dafa tuwo, inda ake dafa shinkafa, inda ake dafa shinkafan tuwo. Then ken ake dafa wake.

To gaskiya ba zai iya kawanta dare a yi wa ba a unguwar musu ba. Don sam ma'anar shi ba. Suna son manne shi ba, ba zai iya komai a game da shi ba. Amma mutane da yawa sun ce wai.

Eh, gaskiya zan ce a waye na ya kamata mu zo mu zuba abubuwa daban-daban masu yawa da ya kamata a dinga yi a gari da kai kuma saboda mutane.

To eh zan ce gaskiya ina iya yin cikin kasuwa. A'a bazan ce ni ban san. Ma'anar manoma bazan ce ina iya yi ba. Kukko ba na iya yi soboda yanda kine.

To akan labarin nan gaskiya ne zan ce bansan ko mana game da shi ba. Kuma bazan iya fadan komai a game da labarin nan ba. To mutane da yawa sai da sun nuna sosai inda labarin yake amma, eh.

To gaskiya, ni wa, um, lokacin da nake faɗa da yaro a falo, sune ni na fada, don dai shi ni ka fi take zuchini har kariya mun, um.

Da maye da maye yake zama a gida mu. Ku zan ce a ko yanzu da yawa. Na san ne zan fara magana a game dasu ba saboda ba a tambaye ni mene ake so ba.

Toh ni bana sa kowani tufafi bana sa tufafi aka yasa ba zan iya bayyana in erin wanda nake sawa so da in ci suna tufafin nan suna nan daban-daban.

Toh yanzu naci ajin lambobi, wa'alan ce kuna kiran su da sunansu, saboda idan an kira ni in zo na ɗauka saboda irin matukin ne wanda idan ba aje nanba ba, a waya ba na ɗaukan kiran.

To, ahhh ni bazanyi ba komai a game da aikin kuɗin wayar ba. Eh, mutane da suna sosai sun, sun yi, to kuma ni bana yi shi kuma ban san shi ba. Sai yabara.

Yayinda nake, ah, yanda nake kwana ranar hutu, may be in na kwanta a barci, bana tashi wuri, ni bana yin tashi wuri sau dayawa, ba na zuwa aiki.

A ba na raba kaya na a cikin gidan makafi. Ba na ma yi cika da shi sai wata daga cikin lokaci su ne za su ringa yi. Ni da ban san lokacin kaina ba, taya zan je yin wani abu kuma daban.

To ni idan in, ina jin murar nan inayin abubuwa dayawa ko, amma.